Eh, gaskiya kam. Ina son ɗaukar hoto sosai ma. Ina son ɗaukar hoto saboda na kasance duk lokachinda nayi wanka. Dan nayi wanka, nayi kwalliya, nayi ado. So ina yawan ɗaukar hoto saboda hoto yana burge ni gaskiya. It's my favorite things. Yau abin da yake favorite, ina matuƙar son ɗaukar, is for, is for pleasure. Sometime for pleasure ina ɗaukan hoto sosai gaskiya. Yes.

Eh gaskiya lokaci da yawa ina yawan kallon wayata saboda ina da abubuwa da yawa da nake yi da wayan. Yawan kiran waya, yawan kiran mutane, yin WhatsApp, Facebook, chatting. Akwai abu da yawa da gaskiya da nake da wayan saboda haka gaskiya sa'o'i da yawa na rayuwa kamar irin, ehm, kamar a ce irin twenty, okay let's say irin ten hours ina haka fa day ko mosan ten hours ma gaskiya kamar twelve hours fa day ina haka duka. Duk dare, duk rana in kan iya ɗaukan waya na, na yi amfani da shi gaskiya.

Irin 'ya'yan itace da na fi so? Gaskiya akwai dabino. So dabino shi ne ma abin da na fi so. Shi ne favorite fruit nawa gaskiya. Na fi son dabino sosai. Sannan akwai irin kankana, akwai irin, ah, abarba, gwanda da ayaba. Duka wannan ina son sa sosai amma dai gaskiya dabino ɗin, eh, shi ne favorite. Shi na fi so saboda lokacin idan na kawo, innai azumi na zo shan ruwa haka ina amfani da shi da shi nake shan ruwa. So shi ne yasa. Kuma ko da yaushe, ko wane lokaci gaskiya ba na rabuwa da dabino. Ina son shi sosai. He's my favorite.

A haba ina, ina fison zama a birni. Na fison zaman birni gaskiya saboda a birni ne duk, duk abun da ka nema, na abinci, abin sha da sauran irin harkoki da na rayuwa da walwala da jin daɗi anfi samun su a birni. To amma kuma ina son yawan ziyartar ƙauye. Ina so ina kawo ziyara ƙauye domin gaisar da mutane, ƴan uwa da abokai da sauran su ne. Wannan shi ne abin da nake so. Amma dai gaskiya zaman birni ya fi, ya fi daɗi gaskiya.

Eh, idan ruwa yana zuwa nakan iya amfani da shi ko na tara na ajiye saboda amfani da shi zuwa wani lokacin. Misali yanzu idan ana ruwan sama saboda ruwan sama pure is pure water yana da kyau sosai, yana da matuƙar kyau sannan yana da daɗi wajen sha da sauran harkoki na rayuwa. So duk lokacin da ake ruwan sama ina tara ina ajiye shi ina samun abin zubawa, roban da zan zuba in samu na zuba. Na ajiye shi saboda amfani nan gaba. So wannan shine.

Kai gaskiya ina amfani da kwamfuta sosai ma. Saboda ni I'm a programmer ko kuma software developer. So kaga dole ina yawan amfani da kwamfuta a kai a kai. Kuma kwamfuta yana da daɗin amfani gaskiya ina jin daɗin amfani da kwamfuta. To kaga mutumin da yake software developer ko kuma programmer kaga dole ne yana amfani da kwamfuta. Sannan yanzu kuma nayi proceeding ma ina kara karatu a kan machine learning and artificial intelligence AI kenan. So yanzu ina kara karatu a kansu gaba ɗaya.

Eh gaskiya ina son kallon wata da daddare. Don yanzu haka ma ka agashi ina kallonsa. Saboda wata abu ne yana sa mutum farin ciki, yana sa mutum ya natsu kuma ya ji daɗi sannan ya ga haske. So gaskiya ina yawan son kallon wata da daddare. Don yanzu haka ɗin nan ma ga shi ina kallonsa kuma yana matuƙar farin ciki. Ina jin daɗin wannan kallon nasa da nake yi saboda abin yana burge ni sosai. Wata yana matuƙar burge ni, yana sa ni nishaɗi da kuma farin ciki sosai gaskiya.